Ni ya kasance ina son kallon fim ɗin American film, amma ya kasance mai ilmantar wa ko wani ilimantarwa haka ko kuma ya kasance war film haka, wanda ya danganci sojoji, but wanda ya kasance yana ilimantarwa sosai, sosai da sosai. Ba wai ko wani irin kalan fim ba haka kawai na soyayya ko na a'a ba irin shi ba gaskiya na fi son fim wanda ya kasance ilimantar da kai zai yi ba kaɗan ba. Eh, wanda ko kuma akwai wani action haka sosai.

Gaskiya nafi son AC. Dalili kuwa shine fanka tana yawan sani mura, tana sani mura sosai ba kaɗan ba. Saboda iskan nan in dai yana kan setin, yana kan, yana fuskantar eh hancina, to fanka tana sani mura ba kaɗan ba. Amma AC idan sata dai dai dai dai dai zata bani abun da nake so kuma ba muran da zata sani. Bata sani mura ba.

A'a bana cije farce. Ai mai ci da farce ma bama shiri dashi, duk koda ƙaramin yaro naga yana cije farce saboda duk me cije farce za ka ga ƙumbunan shi, ƙumbunan shi farcen sa za ka ga suna basa yin kyau. Za ka ga suna ciccinyewa suna kokkomawa ciki ciki. Suna yi kaman na hannun kuturu haka. Gaskiya za ka kuma abun ba kamar in dai mutum ya zo kusa da ni yana cije, yana cijen farce sai in ɗinka jin ƙyama na kan ji wani iri. Ba ma kamar a cewa ko ina cin abinci ko haka to sai abun baya mun daɗi bana jin kwata kwata sai tsigan jiki na ma yana tashi. Ai cin farce bai da wani fa'ida gaskiya. So da karen kanka ma za ka yanayin ƙumbar farcen mutum sai ya canza ƙarni gaba ɗaya. Yana canza kamanni. Za ka ga farcen ya canza kamanni sun ƙunkuntane sun gutsutsire sun zama ciki ciki haka sun ciki ciki sun yi rabi rabi rabi rabi sun yi kaman hannun kuturu. To shine maganan. Ai cin farce gaba ɗaya ba tsabta a ciki kuma sannan mutum na cin farce ma ai mutum bai san abin da zaije ya ciyo ba tun da ba ka san me ka taɓa ba. Hannun naka kafin ka zo ka sashi a baki. Haka yana da hatsari matuƙar hatsari sosai sosai.

Wasan da nake yi a waje wasa kwara ɗaya ne. Bacin shi ba wani wasan da nake yi a waje in na fita. In ka ga na je wasa to se dai wasan ƙwallon ƙafa. Shi kaɗai ne wasan da na san nake yi a waje. Umm, ka ga zan tafi, zan tafi wasa in ɗauki takalmina. In lokaci ya yi to in na fita to ƙwallon ƙafa zan tafi. Shi ne wasa kaɗai da na san nake yi a waje. Amma bacin shi kan ba wani wasan da nake yi a waje. Wasan da nake yi kawai shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Za mu je a tare da abokanai, a kawo ƙwallo, a je filin ƙwallon, a yi nishaɗi na ƴan awanni awa zuwa awa biyu, awa biyu da rabi. Ya isa, a taso a dawo gida.

A ina na ganta? A ina naga jakas. Jaka yanzu ai ba ko ina ba. Ni a tarihi na ma ai ina ganin kamar sau ɗaya na taɓa hawa ja-ja-jaka. Ba zan ma iya tunawa ba jaki ne na hau ko jaka ne. Tin ina ɗan ƙarami haka ban da wayau sosai dai haka amma dai na ɗan tasa dai. Za mu je makarantar islamiyya, mukaga jakuna suna kiwo. Nai tsalle nahau saura kaɗan ma tamun tutsu ta kayyad da ni. Allah dai taimake ni nayi tsalle. Tutsun dazata yi nima he nayi tsalle, sai na dure. Ina ga shine kawai da na hau jaka a rayuwa na. Amma ba cin wannan kai. Ban taɓa ba, ban ƙara hawa jaka ba tun da nake ba cin wannan. Amma masu zama a karkara, su wannan za ka ga mafi aka sari su. Waƴan suke nan da ya kasance suna alaƙa da jakan kokuma suna da shi a gida. Su ne masu hawa. Amma nikan gashiya na tashi a birni to jaka ma ko jaki ganin sama ni yana mun aiki sosai. Balle ma har in samu kalar da nake hawa.

Ina ajiye hotunan wayana ne kawai ne akan galari. Bayan da nake kai hotunan wayana da ya wuce galari, sai dai in ya kasance naga hoton yana da matuƙar muhimmanci wanda nake so in buƙace sa. Ya kasance hoton kamar na wani file ne ko na wani document ne haka, wani sha dayake credential ɗina. Akwai a yanar gizo akwai wani nakan aji kai shi yanar gizo na ajiye ta in ajiye shi wannan hotan so duk wani hoto mai muhimmanci na kai kai shi yanar gizo ne, wanda kuma nake da buƙatar shi kawai na ɗan lokaci ne, kawai a nan kan galari kawai nake barin shi a kan wayana. Bana wani ɗaukan shi in kai shi wuri mai nisa haka. Amma dukkan wani hoto da na san cewa yana da matuƙar amfani, zan buƙace shi, yana da amfani sosai, to shi nake ɗaukawa, nake kaiwa, nake zuwa nake ajiye shi a yanar gizo. Saboda ajiya ya na na na daɗewa. Inda zan can, na san dai duk sanda nake buƙatansa in sha Allahu ba wani abun da zai same shi. Ko da misali canja waya ya zo ya kama ni, na manta ban cire ba a wani wuri, ban ɗauki wani ba a wani cikin wani a kan wayan, to yana yanar gizo. Shine dalilin abin da yasa nake kaiwa yanar gizo. Amma dai most of mafi yawancin hotunan suna kan galari ne tun da abune wanda kake buƙatan sa na ɗan lokaci.